Idan zan tsara ayyukana, nakan fara ne da lissafa dukkan abubuwan da ya kamata in yi a ranar. Ina bawa ayyukan da suka fi gaggawa da kuma mahimmanci fifiko, yayin da nake barin sauran ayyukan da ba su da matuƙar tsa tasiri zuwa anjima. Wannan tsarin yana taimaka mini in yi amfani da lokacina yadda ya kamata, in rage jin nauyin aiki a kaina, kuma in tabbatar da cewa na kammala muhimmin abubuwa a kan kari ba tare da ɓata lokaci ba ko kuma mantuwa.

Gaskiya ni ba na cin tafarnuwa sabida wasu dalilai da suke tattare da ita masu muhimmanci wanda ya kamata ace na kauce musu musamman ni da nake yawan shiga cikin jama'a. Ita tafarnuwa muddin ka haɗiye ta ko kuma ka ci to haƙiƙa idan ka yi magana warinta zai na bayyana. Shi yasa a addini ma aka ce idan ka ci tafarnuwa kada ka shiga sahun sallah a gaba ka koma a can baya sabida karka shiga haƙƙin mutane. Wani idan ya ji zai iya yin amai, wani idan ya ji hankalinsa zai tashi. Tana da ƙarfi ne wanda ba kowane yake iya jurewa ba.

Tabbas ina yin musabaha sabida musabaha tana da matuƙar kyau, tana da kuma wato ainafin alfanu ga jama'a. Tana ƙulla alaƙa mai daɗi da tausayi da jinƙai na al'umma. Sabida addini ma, addinin musulunci ya mana umarni da mu dinga yin gaisuwa idan mun yi gaisuwa muyi musabiha sabida tana da wata inufin tasiri ga zuciya. Ko da faɗa kuka yi da mutum, za ka ji idan an haɗa ku an baku shawara, za a baku shawara cewa ku gaisa da juna. To wannan gaisuwa tana sanyaya imani a cikin zukatan mutane musamman idan kun yi faɗa.

To waye ma ba zai yi kuka ba? Albasa tana da matuƙar ƙarfi irin na yaji wanda ko daga nesa ake yankawa. Za ka ga mutane mafi yawa wanda suke kusa da shi mai yankawar yana wato a ainifin hawaye. Albasa aba ce mai amfani a jikin ɗan adam, sai dai tana da wuyar sha'ani musamman a lokacin da ake amfani da ita. Nakan yi hawaye sosai kamar wanda aka yi wa duka saboda zafin yankan albasa. Ko matata idan tana yi sai dai na tashi na gudu saboda bana buƙatanta. Tana sa ni kamar an doke ni alhali ba duka na akayi ba.

To abubuwan da nake yi suna da ɗan dama da safiya idan na farka. Mafi farkon lissafi dai idan na farka nakan yi addu'a na godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashe ni cikin masu rayuwa da lafiya. Sannan nakan tashi, na yi brush bayan na dawo daga sallah. Daga nan kuma nakan fita yawo in danyi training a waje irin wanda ake cewa guje guje. In ɗan motsa jiki, in dawo sai in yi wanka, in ci abinci, in shirya, mu gaggasa da mutanen gida kafin nan na fita aiki.

To, a gaskiya mafi yawan lokuta, haɗuwa ta da abokan ciniki ba ko'ina nake yawan haɗuwa da su ba illa abu na farko a shago na. Abu na biyu kuma, aa, wajajen ya da, sada zumunci kamar social media. Aa, ta hanyar haɗuwa ta shago, idan wani ya zo saye kaya, saboda ina da jan wasa da zolaya da kuma fara'a ga wanda ya zo sayan kayana. To a lokacin ne idan mutum ya ji daɗi yadda na yi sabin nashi, sannan na mishi sauƙi. Koda ya koma sai inga mutane suna zuwa. Wasu sai sucemin ai wanene ya turoni to a lokacin ne idan mutum ya ji daɗi yadda na yi savin nashi, sannan na mishi sauƙi. Shima a haka nake sayanshi da wasu abubuwanda yakamata ace na sayeshi. Kamar dai wanda yadda nayima wanshan dayan. Haka media ma idan muna live, muna tallata kayanmu da saukin yin sauran abubuwa, so mutane suna jin daɗin yadda suke kusantar mu. Aa, sannan kuma suna jin daɗin kayayyakinmu. Muna da sauƙi da fara'a. Wannan shine dalili.

Kai kai gaskiya suna da yawa. A apps da nake yawan amfani da su, zan iya lissafa miki shi yanzu. Ina amfani da manhajar Salancio kamar yanzu dai da nake amfani da ita mafi yawa. Kullum sai na shiga nayi amfani da ita. Sannan ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Facebook, ina amfani da Twitter, ina amfani da Instagram, ina amfani da TikTok, ina amfani da sauran manhajoji na neman kuɗi a online. Sannan makandantaɓa abubuwan da ake kira crypto ko kuma mining. So kinga akwai application da yawa da nake yawan amfani da su. Sabida mu gudu tare mu tsira tare, mu rufa wa juna asiri, mu kuma roƙi Allah ya rufa mana asiri.

Idan zan zo gidanmu, na kan bi ta babban titin da ya yi saitin unguwarmu, sai kuma na karkata na yi hannun dama na shigo layinmu. Gidanmu yana kusa da wata bishiyar di-dirumi, sannan kuma akwai mai shayi da ke ƙofar gida. To da zarar na faso gida ko in ce daga zarar na zo ƙofar gida nakan ƙwanƙwasa, sai a buɗe mini. Wata rana na kan manta da key na shago. Dole sai na ƙira waya ko in ƙwanƙwasa kafin a buɗe. Tukunna in shiga gida, yara suna farin ciki da dawowata sabida suna jin daɗi wasu lokutan na kan zo musu da abin maƙulashe.

Kai an zo gurin. A gaskiya na fi so in kalli fim ɗin Indiya musamman fim ɗin soyayya. Saboda ina matuƙar jinin nishaɗi da farin ciki a lokacin da nake kallon fim ɗin soyayya musamman na Indiya. Saboda Indiya suna da ƙwarewa matuƙa game da abin da ya shafi soyayya. Sun san lagon soyayya, sun san darajar soyayya, sun san muhimmancin soyayya, duk wata makama ta soyayya sun sani. Shi yasa yayin da nake kallon fim ɗin Indiya nakan yi kuka idan aka zo wani guri na tausayi abin da ya shafi soyayya. Ina son kallon fim ɗin Indiya.

Kwarai Tabbas ina sanya agogo saboda agogo yana da matukar muhimmanci a gurin ɗan adam. Domin ka duba lokaci na gurin aiki, na zuwa aiki ko na fara aiki ko kuma na tashi. Bayan haka abu mafi mahimmanci ka duba lokacin sallah ko kuma wani alƙawari da kuka yi wanda aka sa lokaci za a yi shi a lokaci kaza. So dole ne ka duba lokaci. To kasancewar agogo a hannunka ba za ka makara ba. Haka zalika agogo yana ƙara wa ɗan adam kyau, yana sa hannun mutum yayi kyau ka kasance kuma mai kima a fuskan mutane.

Aaa, wato a gaskiya nakan yi amfani da tsintsiya kala biyu. Ta farko ita ce wacce ake ce wa tsintsiyar kwakwa, wata tsintsiya mai tauri, mai zaroge-zaroge. Ta biyu kuma wacce muke ce wa tsintsiyar laushi, ita kamar ciyawa haka take. Ita wannan tsintsiya ta farkon da na kira, tsintsiyar kwakwa ita ce muke share tsakar gida saman siminti ko kuma fulo. Ita kuma tsintsiyar laushi da ita ake share cikin ɗaki, inda yake wato ainufin kan tayis ko kuma wani guri dai mafi wanda ya kasance laushi a gurare a cikin gida. Tsintsiyar kwakwa muna share fulo da ita sannan kuma muna share banɗaki da ita, saboda ta fi kaushi wajen karce ƙasa.

Tabbas nakan iya gabatar da rahoto a lokacin da ake buƙatan haka. Domin shi rahoto ko in ce bayar da rahoto, dukda yakena sani cewa abu ne mai matuƙar wahala amma idan ka koya ba shi da wahala. To ina tabbacin cewa zan iya ka ƙoƙarina domin na gaba mu ji kunya ba. Musamman ma makarantar mu an koya mana yadda za ka tashi cikin mutane, ka yi tsayiwa tsayin daka domin ka bayyana wasu bayanai da ake buƙatar ka bayyana ko kuma ka wallafa wani rahoto. To sabida haka wannan iya da tasiri ga wanda suka yi karatu kuma aka koya musu yadda ake yi. Kai tsaye ba zai yiwu ba dole sai da ilimi. To ina godiya ga Allahu Subhanahu wa ta'ala da na koya hakan tun a makaranta. Da da farko nakan ji ɗarɗar amma da jiki ya saba sai nakan zona yi daidai. To yanzu bani da shakka game da bada rahoto.

Gaskiya ne, nakan iya ɗauri kala kala. A lokacin da aka bukata, nakan iya ɗaure takalmi ko a cikin sauri. Nakan iya ɗaure kaya a kan mashin ko kuma na ɗaure dabba idan aka ce ta kunce. To akwai abubuwa dai makamantan haka wanda ake iya ɗaure wa. Nakan iya ƙoƙari na domin naga na ɗaure su takam-takam, ko ƙugu na nakan yi ƙoƙari in ɗaure shi da belt saboda kar wando na ya faɗi a ji kunya. Allah ki yaye.

Eh tabbas sasanta rikici, shi sasanta rikici abu ne mai matukar nauyi sosai. Sabida abu ne wanda ya shafi al'umma kuma abu ne wanda ake bukatar ka zauna ka yi nazari, ka fahimci kowane ɗaya dake cikin. Abune wanda ake buƙatar ka kasance mai gaskiya a yayin da yanke hukunci. Sasanta rikici dole ne sai ka tsayar da su baƙi ɗaya wanda suke samun saɓanin. Ka tambayi wannan me ya faru, shima ka tambayi wannan me ya faru duk a lokaci ɗaya. Sabida ka gano bakin zaren. A lokacin da Allah ya ba ka sa'a ka gano bakin zaren, sai kuma ka yi kokari ka sasanta su. In na kuɗi ne, in kana da dama za ka iya biya. In kuma babu dama za ka yi musu lamuni ko wa ka ce, ga yadda ya kamata yayi ga yadda ya kamata yayi amma dai magana faɗa a daina. Ka yi iyaƙar kokarinka domin kawar da wannan.

Sau nawa kake wanke tufafi? Wato a magana ta gaskiya, shi wanke tufafi ya danganta ne kuwa da irin yadda yake wanke tufafi. Amma ni gaskiya nafi son daga na cire kaya na wanke saboda ƙar datti ya taru ya min yawa. Dukda yake cewa wata rana idan ayyuka sukayi yawa nakan tara wanki wani lokaci ya kai kwana ɗaya, biyu zuwa uku kafin nan na haɗa gaba ɗaya na kai su wanki. Amma idan ni kaɗai zan wanke, kuma sannan ina da lokaci nakan yi wanki ne daga na dawo na cire kaya. Idan har bazan sake sasu ba sai na wanke su, na shanya su kafin na sake sawa su.

Wato gaskiya gudun fankan da nafi so nafi bukata shine, nafi son gudun fanka ya kasan ce a lamba biyu idan babu sauro. Amma idan akwai sauro nakan kai shi lamba uku saboda yana kore mun sauro da gaggawa. Saboda ni mutum ne wanda ya tsani sauro. Idan kuma lokacin zafi ne, shi ma nakan iya kai shi lamba uku amma dai mafi wanda nafi so shine lamba biyu.

To da farko dai yadda nake karɓar baƙo shine, abun na farko da baƙo zai fara gani wanda hankalin shi zai kwanta ya samu natsuwa shine, fuskata nakan sake ta ko da ina cikin damuwa, nakan sake ta na yi fara'a gare shi domin ya tabbatar da cewa bai zo ga matsala ba. Sannan naɗan yi ƙoƙari na karɓa kayan da ke hannun shi, na shigar da shi gida. Bayan na shigar da shi gida, na kawo masa abin sha, aishin faɗa ya zauna. Na kawo masa abin sha ya sa domin ya sami kwanciyar hankali. Idan ya tarar da abinci ya zama ready, shi ma ɗauko a kawo masa. In zo in zauna kusa gare shi mu dinga fere muna tattaunawa, muna farin ciki da nishaɗi.

Wato a gaskiya abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine jari mai matuƙar ƙarfi. Abu na biyu kuma da biyu da ya biyo baya shine halayya. Idan kana da hali mai kyau kuma kana da jari mai ƙarfi, to mutane za su yi mamakin yadda kayanka zai na sayuwa a hannun mutane, yadda kayanka zai na shiga lungu da saƙo. Rashin jari mai ƙarfi yakan kawo durƙushewar kasuwanci da kuma rashin halin mutum mai kyau shi ma yakan kawo durƙushewar kasuwanci saboda mutane ba za su so suna zuwa sayen kayanka ba. Ko wadai aka ji zai zo wajenka za a ce kai wani ba shi da fara'a. Sannan kuma rashin jarin ma yakan sa idan za a zo siya sai a ce in ka jima ba za ka samu ba saboda babu tayi yawa a gurin. Babu kalar kaya kaza, babu kalar kaya kaza. Amma idan akwai jari mai ƙarfi, duk abin da ya kasance mutum ya zo nema zai samu, to ko wani ya je, ko wani ya je yana nema zai ce kai maza kaje shagon wane sabida a can za ka samu. Ba abin, ba inda za ka samu abu kala kaza sai dai kaje shagon wane saboda yana da kaya kala kala. Haka zaluka idan kana da fara'a za a ce wane ya da fara'a. Aini ba na jin akwai wani shago da zan iya zuwa in sayi kaya in ba shagon shi ba saboda in naje ina samun farin ciki da nashaɗi sannan yana da rangwamme.

Kwarai da gaske, nakan karanta jarida akai akai, musamman idan na dawo daga aiki ko kuma kafin na fita aiki ko kuma a lokacin da nake zaune a shago aiki ya yi ƙaranci. Karanta jarida yana da matuƙar amfani da tasiri da sanin meye duniya yake gudana a ciki. Sannan kuma za ka san wane al'amari yake faruwa a nan yankin da kake da kuma duniya baki ɗaya. Kamar dai yadda na faɗa, karanta jarida yana da matuƙar daɗi. Ina jin daɗinsa sosai. Nakan samu natsuwa kuma sannan karatu yakan goge wa mutum idan yana yawan karanta jarida.

Gaskiya launukan da na fi so a ɓangaren labule za su kai kaman kala biyu zuwa uku. Kala ta farko, ko in ce launi na farko shi ne launin da yake ɗauke da golden gold gold hakan nan da kuma launin da ke ɗauke da maroon kala jan duhu ke nan, sai kuma launin da yake ɗauke da ash kala. Wa'inan launuka na labule suna mun matuƙar kyau sosai. Nakan jin daɗin saka su a ɗaki saboda suna haska mun ɗaki yadda ya kamata kuma yadda nake bukata. Ko baƙo nayi bana jin kunyan kawo shi saboda ɗakina koda yaushe yana cike da kwalliya da ƙawa musamman abin da ya shafi labulayena.

Idan na fuskanci matsala a wurin aiki, nakan fara ne da kwantar da hankali na domin in fahimci tushen matsalar. Bayan kuma na gano inda gizon yake saƙar, nakan yi shawara da abokan aikina ko kuma in nemi taimakon wanda ya fi ni sani. Idan lamarin ya fi ƙarfina, ina ƙoƙarin nemo hanyoyi daban-daban na magance matsalar cikin sauƙi ba tare da na ɓata lokaci ba. Sannan nakan ɗauki darasi daga abin da ya faru domin guje wa sake faruwan hakan.

To abubuwan da nake ci a wurin aiki ba za su wuce abu guda da biyu ba. Gaskiya abu na farko na fi son tuwo musamman tuwon shinkafa da kuma miyan taushe. Idan bai samu ba sai a bani tuwon shinkafan dai miyan kuɓewa. Abu na biyu kuma shine fura. Nakan iya haƙuri in sha fura a rashin tuwo. Amma idan zan samu tuwo koci ɗaya na yi, zan iya wuni ban sake cin komai ba sabida ina matuƙar son tuwo. Dalili ko shine na zauna a ƙauye, ƙauye kuma sun yi ta'ammali da tuwo.

Eh tabbas muna sawa duk da yake cewa uniform din ba ɓoyayye a bayyane yake akan matsayin uniform ba amma akwai ranaku da ya kamata ace kun saka wannan kayan da ake buƙata. Muna sa suit daga ranan Monday ko in ce ranar Litinin, Talata, Laraba mukan sa suit se kuma sauran ranakun da suka rage alhamis, juma'a asabar mu kan sa kayan gida wato native kenan. Wannan wani tsari ne da yake bambance cewa mu ma'aikata ne na kuma bangaren aiki waje kaza.

Kwarai da gaske ina sanya hula ko kuma na ce huluna saboda hulan ba kala ɗaya ba ce. Akwai hula wacce ake kira da zanna, akwai kuma hula da ake kira da manga, akwai kuma hula da ake kira tabanika jahadisi irin wacce ake kawo wa tsaraba daga Saudiyya to wace ina amfani da ita. Musamman zanna idan ka sa manyan kaya wato native. In ka sa zanna tana yi ma mutum matuƙar kyau sosai, tana sa mutum cikar kamala.

A gaskiya, na kan karɓi kira sau da yawa a lokacin aiki, musamman idan kiran yana da alaƙa da abin da nake gudanarwa ko kuma idan abokan ciniki ne suke neman ƙarin bayani. Na kan yi ƙoƙarin taƙaita kiran domin kada ya raba min hankali daga ayyukan da nake gudanarwa. Amma idan kiran na gaggawa ne ko kuma kiran na gida ne, na kan amsa cikin sauri in gama. Mafi yawan lokuta, na kan karɓi kira kusan sau biyar zuwa goma a rana, ya danganta da yadda yanayin aikin ya kasance da kuma yanayin yadda ake buƙata ta a kiran.

Wato gaskiya nakan fi son zama fiye da tsayuwa, musamman idan ina gudanar da aiki mai zurfi ko kuma karatu. Domin zama yana ba ni damar mayar da hankali da kuma natsuwa sosai ba tare da na ji gajiya ba. Amma idan aikin da nake yi na buƙatar motsi ko kuma sauri, to tsayuwa tana da nata amfanin. Duk da haka, idan aka bani zaɓi, to a gaskiya zama ne ya fi mini sauƙi don adana ƙarfina da kuma jin daɗin jikina a yayin da nake gudanar da harkokina ko kuma aikace-aikacena.

Wato a gaskiya na fi son abinci wanda ya shafi abincin gargajiya kamar misalin tuwon shinkafa, tuwon laushi wato tuwon dawa ko tuwon gero. Ko kuma tuwo na masara ko kuma tuwo na alkama da kuma kalan miyansu na gargajiya. Miya irin wacce ta shafi kuka, kuɓewa ko kuma yakuwa alaiyahu da dai sauransu. Abun da ya shafi na zamani gaskiya na fi son jollof rice ko kuma wake zalla. Sannan kuma na fi son fura a cikin abubuwan shaye-shaye. Wannan shi ne.

Eh ƙwarai da gaske nakan sabunta shire-shiren kwamfutata lokaci zuwa lokaci musamman daga zarar na fahimci an sakar da sabbin shirye-shirye ko kuma akwai abubuwan da suke buƙatan gyara. Nakan ci gaba da tsara duk abin da ya dace na shirya kuma abin da ya kamata na shirya.

Gaskiya ne bana amfani da wanda takaitacen sa hannu ko kuma rubutu na musamman a ƙarshen saƙonnina na waya. Nakan bar shi yadda yake kawai. Amma idan email ne na aiki, nakan tabbatar da sanya sunana da kuma lambar wayata a ƙasa domin mutane su san ko wanene yake magana da su cikin sauƙi. Ina ganin yin hakan yana ƙara nuna ƙwarewa da kuma sauƙaƙawa mutane hanyar tuntuba ta idan buƙatar hakan ta tasu.

Kai kai tambaya mai daɗi. Wato a gaskiya kalan burodi da na fi so, na fi bukata, na fi ƙauna a cikin zuciyata, wato shi ne burodi wanda ya ɗan fara ƙonewa. Wannan kalan burodi ya da matuƙar daɗi sosai. Yana sani nishaɗi a lokacin da nake ci saboda nafi son ƙonannen biredi ba wanda ya yi laga laga ba.